Wayar ka na cika a jiya. Eh wayana na cika ajiya. Akwai dalilai da dama da ke sa wayar ta cika ajiya. Na farko, hotuna da bidiyo suna ɗaukar sarari mai yawa musamman idan ana ɗaukar su kai a kai. Na biyu manhajoji da wasanni suna tari bayanai a ɓoye wanda ake kira cache kuma hakan yana cin ajiya ba tare da ka sani ba. Na uku, saƙonni da fayil na WhatsApp kamar bidiyo, hotuna da muryoyi sukan tare su cika waya. Don magance wannan matsalar zaka iya goge hotuna da bidiyo ba don amfani dasu ba, cire manhajoji da ba ka buƙata, ajiye bayanai a memory card. Idan ka riƙa tsaftace wayarka lokaci zuwa lokaci, za ta daina cika ajiya da wuri kuma za tai aiki da sauri.

Yaya kake gaishewa mutane? Gaisuwa wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Ita ce hanya ta farko da ake amfani da ita wajen nuna ladabi, girmamawa da kyakkyawar tarbiyya. A duk inda ka tsintsika ka, ko a gida ko a kasuwa ko a wurin aiki ko a makaranta, gaisuwa tana da matuƙar muhimmanci. Idan ka haɗu da mutum, abu na farko da ya dace ka yi shine ka fara da gaisuwa. A al'ada ta Hausa da kuma addini, ana yawan fara gaisuwa da cewa "Gaisuwa a gare ka", ma'ana sallama ta tabbata a gare ka. Wannan gaisuwa tana ɗauke da fatan alheri, zaman lafiya da aminci. Bayan gaisuwa zaka iya ƙara tambayar lafiyar mutum kamar haka. "Yaya jiki?", "Lafiya lau", "Yaya iyali?" wannan yana nuna kana damu da ha-da halin da mutum yake. Ba wai gaisuwa kawai ba, lokacin rana yana da tasiri wajen irin gaisuwan da za ka yi. Da safe za ka ce "ina kwana", da rana za ka ce "ina wuni", da yamma za ka ce "ina yini", da dare za ka ce "Ka kwana lafiya". Idan mutum da ke gaishe ka yana da matuƙar muhimmanci, ka nuna girmamawa. Za ka iya cewa "ina kwana, ranka yayi daɗi" ko "ina wuni, ya gida". Haka kuma za ka iya durƙusawa kaɗan don nuna ladabi. Ga abokai, ƴan uwa ko mutane da ka saba da su, gaisuwa za ta iya zo da sauƙi amma har yanzu tana da mahimmanci. Misali za ka ce "Yaya aiki?", "Yaya gida?". Yadda kake gaisuwa ba kalmomi kaɗai ne ba har da halayenka. Yana da kyau ka kalli mutum a fuska yayin gaisuwa, ka yi murmushi kaɗan, ka yi magana cikin natsuwa. Wannan yana sa mutum ya ji daɗi ya kuma ji ana girmama shi. Gaisuwa tana taimakawa a wajen gina dangantaka mai ƙarfi tsakanin mutane-mutane. Mutanen da yake yawan gaisuwa yana samun ƙauna da karɓuwa a cikin al'umma. Idan ka shiga wuri ka gaida mutane, za ka ga fuska ta sauya, zuciya ta buɗe kuma tattaunawa a yi cikin sauƙi. A wurin aiki ko kasuwanci, gaisuwa mai kyau tana nuna ƙwarewa da tarbiyya. Idan ka shiga office ko shago, ka gaishe da mutane cikin ladabi. Hakan yana ƙara darajarka kuma yana sa mutum su yarda da kai. A ƙarshe, gaisuwa ba ƙaramin abu bane. Kar ka raina ta domin tana iya zama sanadin zumunci, soyayya da zaman lafiya. Ka riƙa gaisuwa mutane, ka riƙa gaida mutane a koda yaushe, manya da ƙanana, masu arziki da talakawa. Domin gaisuwa alama ce ta kyakkyawan hali da tarbiyya.